Eh, ina raba abinci da mutane amma ba kowane lokaci ba. Dalili da yasa ba kowane lokaci nake raba abinci na da mutane ba saboda wani lokaci ni ƙarankai na ma ban ƙoshi ba, shi ya sa ba na raba abinci na da mutane.

Ina cin abincin rana wani lokaci ƙarfe sha ɗaya na rana, wani lokaci da safe, wani lokaci ina cin abincin rana na ƙarfe sha biyu na rana ko ma ina cin abinci wani lokaci ƙarfe ɗaya na rana.

Yanda nake magance koke-koke shine wani lokaci koke-koke din yana fin karfina, amma yanda nake magance shi shine ina jimre wa sannan kuma ina yin shawara da wa'yanda suka taso tayarin koke-koke.

Aaa, irin ƙasa da ke gefen gidanmu shine irin jajayen ƙasa masu duwatsu duwatsu dinnan. To ƙasa in gaskiya mai kyau ne amma lokacin damina bai da kyau.

Aikin gida da na ke yi kullum gaskiya suna da yawa. Wani lokaci ina yin aikin shara, wani lokaci ina yin aikin wanke wanke, wani lokaci kuma ina dafa abinci a gida. So ina da aiki da yawa da na ke yi.